Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh tabbas ina siyan kaya a yanar gizo. Ina saya a Temu, ina saya a AliExpress, ina saya a Amazon, ina siyan kaya a Facebook, ina siyan kaya a other platform sauran platform dai haka.

Kana sa turare kullum? Tabbas ina sa turare kullum. Innai wanka da safe zan sa turare, innai sharan ɗakina zan sa turare, sannan idan na dawo daga kasuwa zan yi wanka in sa turare, in sake fesa wa ɗakina turare. Haka idan zan je ni hira cikin garima zan sa turare saboda ina son turare.

Sau nawa kake wanke tufafi? Eh, ina wanke tufafi sau ɗaya. Idan na dawo daga kasuwa zan wanke singlet dina da gajeren wando na. Sai kuma a weekend idan ina free ina wanke sauran tufafina.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Eh, na fi son zama a kan tsayuwa saboda zama shi hutu ne, kuma ɗan adam yana son hutu sosai. Tsayuwa idan na fita da training da safe yana shan wahala, idan na gaji sai in samu waje in zauna.

Wane fure kake fi so? E ina son fure kore, sannan ina son fure ja, sannan ina son fure ruwan shuɗiya ka, sannan ina son fure fari, sannan ina son fure ja.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Eh, lokacin da nake wanke kayayyaki, kaman a wuken na fi wanke kayayyakina. Saboda a wuken ne nake samu in ɗan zauna in na huta sai in wanke kayayyakina. Ran da ba wuken ba kuma ina wanke ne sau ɗaya. Na singlet ɗina daga jerin wando. Idan na dawo daga kasuwa shi kuma.

Kana son cin abinci a titi? A'a, ba na son cin abinci a titi, saboda cin abinci a titi, bai dace ba. Zai iya haifar ma da ƙwayoyin cuta a kan abincin ka ma ka ci, ba tare da ka sani ba, kuma ya saɓawa tarbiyyar mu ma.

Kana iya amfani da kwamfuta? Tabbas ina iya amfani da kwamfuta sosai. Ina amfani da kwamfuta a shagona. Sannan idan na dawo gida ina amfani da kwamfuta. Ina jin daɗin amfani da kwamfuta sosai wajen rubutu da sauran abubuwa haka.

Menene burinku a aiki? Burina a aiki shine in cimma abin da nake da bukata. Ina so in samu manyan kuɗaɗe a kasuwancin da nake yi. Sannan ina so in fi ƙarfin buƙatuna na yau da kullum.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, tabbas ina yin waƙa a cikin zuciya na a lokaci mabambanta. Kamar lokacin da nake zaune ba abun da nake yi, ina rera waƙa na soyayya a cikin zuciya na domin ɗebe min kewa.

Kana shan magani kullum? A'a, bana shan magani kullum. Hasali ma ko da ban da lafiya bana son magani. Na fi so a min allura saboda magani idan ka yawaita shan shi akwai lokacin da idan ka zo ka sha shi bazai ma amfani ba.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci. Ni ɗan kasuwa ne. Abun da na tashi da shi shine kasuwa, abun da nake yi kuma shine kasuwa. Tabbas ina tafiya kasuwanci saboda a can nake nemo abin da nake rufa wa kaina asiri. A can nake samun abinci.

Kana iya kunna wuta? Eh, wace irin wuta? Wuta ya danganta. Wuta na nefa ko kuma wuta na cakwal. Tabbas ina kunna wuta na nefa. Ina kuma iya kunna wuta na cakwal domin girki.

Kana son abinci mai yaji? Eh, ina son abinci mai yaji amma ba yaji sosai ba. Saboda abinci idan babu yaji, abincin baya daɗi. Kuma abinci mai yaji ni yafi kwantar min da hankali, domin nafi samun natsuwa a ciki.

Kuna da manufa na wata-wata? Tabbas ni ina da manufa na wata-wata. Ina ajiye kuɗin makarantar yara na, na wata-wata. Sannan ina siyan abincin gidana na wata-wata.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum saboda addu'a ita ce takobin mumini. A kodayaushe ina addu'a. Ina addu'a da safe, ina addu'a da rana, ina addu'a da daddare, ina addu'a in zan kwanta bacci, ina yin addu'a idan na tashi a bacci. Sannan in zan fita kasuwa ina yin addu'a.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya saboda idan na kwanta idan ban sa matashin wuya ba, ina jin wuyan nawa yana yin ciwo ko kuma in tashi jikina yana yin ciwo. Amma idan na sa matashin wuya na fi samun bacci mai yawa sannan na fi samun bacci mai daɗi ma.

Yaya kake gaishe wa mutane? Ina gaishe wa mutane idan gari ya waye cikin ladabi da girmamawa. Zan sunkuya a gaban wadda ya girme ni, zan ce masa ina kwana, zamu gaisa kamar yadda al'adarmu ya tanadar mana.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? A'a, ni nafi son zama a birni, saboda a birni akwai asibitoci, akwai abinci, akwai ingantaccen ruwan sha. Sannan kulawan da mutum na birni yake samu, na ƙauye ba zai samu ba.

Yaya kake son dafa ƙwai? Eh, ina son dafa ƙwai. Saboda ko yanzu ma sanda na ci ƙwai, ƙwai yana min daɗi. Musamman ma idan na dafa shi, in na saka a kan abinci na, ina jin daɗin ƙoi sosai.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka ita ce sifili takwas ɗaya huɗu bakwai daya shida siffli, siffli, siffli uku.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ta yadda nake kammala aiki a lokaci ta hanyar kwamfiyuta na kamar a shago. Idan ina so in kammala aikina akan lokaci, to zan yi amfani da kwamfiyuta ko wayar hannuna ta yadda zan sauwake wa kaina in yabo a lokaci.

Kana karatu kafin ka kwanta? Eh, ina karatu kafin in kwanta. Ina karatun addinina, ina karatun kasuwancina sannan ina karatu ta yadda zan ci gaba a rayuwata.

Wane abincin gargajiya kake fi so? Abincin gargajiya wanda na fi so shine ina son tuwon shinkafa da miyan wake ko kuma miyan kuka.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Eh, ina shaƙata lokacin hutu ta hanyar jin daɗi. Ina ɗaukan hutu in tafi ziyara wajen ‘yan uwana domin mu gaggaisa. Sannan ina zuwa lambu in je in zauna domin samun natsuwa a rayuwata.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Eh, yadda nake yanke shawara a aiki ina tsayawa in yi tunani, in yi nazari. Sannan in nemi wanda ya fi ni, sai in nemi shawari a wajensa idan ya ba ni shawara a abun da na gan su sai na yanke. Idan kuma ban gan su ba sai na yanke dade ma tsayin da yake a cikin zuciya na.